Gaskiya zan iya cewa in aka tambaye ni sau nawa na ke karban kira a wajen aiki, gaskiya ban fiya ɗaga waya na wajen aiki ba. Saboda indai na je aiki, ajiye waya na ke yi ko in kashe waya na don na samu daman yin aiki na ba tare da na samu wani abin da zai ɗaukan mun hankali ba. Saboda haka zan iya cewa sau ɗaya ko sau biyu na ke kiran karban kira a wajen aiki.

Gaskiya zan iya cewa kullum da kullum ina son turare, ni gidan da na taso muna sa turare sosai. Na fiye son ina da irin-irin turaren da na ke sawa. Akwai wanda na ke sawa in zan zauna a gida, akwai wanda na ke sawa in zan je wajen aiki ko zan je gidan fati, akwai wanda zan sa in zan je masallaci. To gaskiya zan iya cewa turare na sun kai ashirin, in dai ba su fi talatin ba.

Gaskiya, inda aka zo wajen ba da kyauta, bazan iya cewa akwai wani irin kyautan da na fiya son bayarwa. Dan ina yawan ba da kyautan kuɗi ko kyautan abinci ko kyautan kayan sawa. Musamman ina tabbatar ina ba almajirai kayan sawa da abinci. Yawanci za ka ga abinda suke yin da kuɗi, duk abubuwan da almajiranan suke bukata shine abinci da kayan sawa.